Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali. Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali. Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali. Da ana nufin maryaka tana da, tana da murya sosai ko da ƙarfi kake murya kake, kake, kake magana ko ko a hankali kake magana.